A sau nawa kun ce nake son rubuta. Mumbles. Aaa, ni banda adadin sau nawa nake rubuta rahoto ko wane lokaci kam in na samu, in na samu dama, in na samu lokaci, ina samu ina rubuta rahoto. Wallahi tallahi. Dan saboda me ya sa na faɗa haka? Dan saboda rubutar rahoto, rahoto shine abune wanda yana so kwanciyar hankali. Kuma yana so nitsattse kana da ishasshen lokaci ma kan ka kana da isashen lokaci don saboda ka samu ka rubuta rahoto masu kyau. So abu ne wanda ba wai kullum kullum bane mutum yake samu dama. Duk dama, kafin mutum ya samu ya rubuta rahoton nasa, dole sai ya samu dama ya natsu sosai. Ko ba haka bane.

Menene abinci da nafi so? Abincin dana fi so gaskiya yana da yawa amma musamman abincin da nake jin daɗinsa shine na ɗaya. Abincin da nake jin daɗinsa kuma wanda nafi so shine na ɗaya, tuwon sakwara. Tuwon sakwara da miyan agushi ko. A'a ba in na samu miyan agushi. Ai malam an wuce wajen. Sai dai kawai ka ganni kawai, sai dai santi kawai. Bayan tuwon sakwara da miyan agushi ko da miyan ganye, na biyu shine shinkafa da wake sai amun shi jollof. Wannan abincin yana cikin abincin da nafi so. Bayan haka kuma akwai shinkafa da wake garau-garau kenan. Garau-garau wanda za'a dafa shinkafa da wake daban, a nemi manja daban, a nemi yaji daban duk azo a haɗa. Shima garau-garau dinnan gaskiya ba laifi inason garau-garau. Bayan wancan kuma akwai wannan abinci kuma ana kiransa tuwo shinkafa da miyan taushe. Miyan taushe inma a kan samu inda za'a samu ko a samu man shanu a zuba mun a kai. Haba malam wannan abincin in na samu shima Alhamdulillah tafiya kawai zaka gani kawai sai santi. Inaci zakage zanta sama albarka. Bayan haka kuma akwai wani abinci kuma ni a wajena ina amfani da shi inci abinci ne don saboda in naci yana sani in ƙoshi. Kuma duk abun da zanci kuma yasani in ƙoshi kuma a wajena abinci ne. Bayan wayannan dana gayama kenan irin kamar su tuwo, irin loma shine kuma kunun gyaɗa. Kaga kunun gyaɗan nan abun da ake haɗawa ayi kunun gyaɗan da shine yake sa in na sha kunun yana sa in nasha kunun zakaga zanji kamar zanji na ƙoshi. Saboda abunda aka amfani dashi aka dafa kunun. Don kunun gyaɗa in za'ayi kunun gyaɗa fa zakaga za'a samu shinkafan tuwo da gyaɗa. Kaka shinkafan tuwo dinnan za'aje a niƙa. In aka niƙa shi da gyaɗa sai azo a samu shinkafa kuma duka azo a haɗa da gyaɗa. Toh cikin abinci? To cikin abunda na kirgo muku shi na ɗaya shine tuwon sakwara da miyan ganye. In ban samu tuwon sakwara da miyan ganye ba na samu tuwon sakwara da miyan allayyahu ko da miyan agushi. In ban samu sakwara da miyan agushi ba in samu sakwara da miyan allayyahu. In ban samu da miyan allayyahu ba sai in samo shi ogu. Wani miya ne daban shima. Miyan, abunda yasa nake son miyan ganye saboda ganye na ɗaya yana ƙara abubuwa da dama a jiki. Na ɗaya yana ƙara jini kuma yana ƙara sinadaran jiki abinda jiki suke bukata. Kaga wannan shine farkon abincin da nakeso tuwo kenan da tuwon sakwara da miyan agushi ko da miyan ganye. Bayan wancan sai in samu shinkafa da wake a mun dafa duka. In akamun dafa dukan shinkafa da wake akamun dafa duk na shinkafa da wake ko a samo mun shinkafa da wake garau-garau kenan a dafa shi daban daban. Bayan wayan guda uku kenan ko to na huɗun shine sai in samu kunun gyaɗa. Kaga wayennan abincin nan dana kirgo muku abinci guda huɗu wallahi shine asalin abinci wanda gaskiya abinci ne wanda na.